Ni na kasance ina yin bacci da rana domin bacci da rana yana sa mutum ya zama nastse, irin yana kawo kwanciyar hankali, yana sa mutum annashuwa da jin daɗi. Barinma in kana da ɗan ciwon kai wanda kake son ba ka, ba ka son ka sha magani a kai, to in ka yi bacci da rana za ka ga ciwon kan ya ɗan ragu. Gaskiya bacci da rana wanda ake kira ƙailula ko siesta yana da kyau sosai domin yana inganta lafiya da kuma kwanciyar hankali da annashuwa.

Kwarai kuwa ina cimma manufar tallace-tallace na. A cikin kasuwanci na nakan tallata haja ta ta hanyar social media ta hanyar ɗaura kayayyaki na akan, ah, kafar sada zumunta wadda ake kira social media. To nakan ɗaura haja ta daga nan zan samu masu siya ka ga ina yawan cimma manufar tallace-tallace na kenan. So da yawa a wata za ka ga mutane da yawa suna siya, wani zubin za ka ga mutane fin ɗari suna siya. A nan nakan samu riba matuƙa kuma ina farin cikin haka domin kasuwa tana kawo ƴanci kuma tana kawo kwanciyar hankali.

Ina gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar collaboration kuma ta hanyar haɗin kai da ƴan kasuwanci da ƴan irin ƴan kasuwa irina. Ta hanyar za ka ga mun haɗa kaya, mun yi talla a tare ta yadda za a ƙara samun kostoma ko kuma ta hanyar su za su ɗaura mun kayan a kan kafar sada zumuntansu. Daga nan zan samu masu siya, ni ma zan ɗaura masu nasu kayan suma a kan kafar sadan zumuntana. Ta nan su ma za su samu masu siye. Ka ga? A haka ana ƙara inganta kasuwanci kuma ana ƙara fadadawa da kuma ƙara samun kostomomi wayanda za su siya kaya.

Kwarai kuwa ina raba abincina da mutane. In na ga wanda ba su da shi, nakan ba su. So da yawa yana da kyau mutum yana raba abinci da mutane domin yana ƙaro ƙauna da fahimtar juna da kuma zaman lafiya. In ka ga wani ba shi da abincin ci, to ba laifi in ka raba abincinka ka ba shi. Ko ɗan yayane zai yi farin ciki kuma ba zai taɓa manta wa da kai ba. Raba abinci abu ne mai kyau, hali ne na zaman lafiya da mutane cikin amana da lumana da fahimtar juna. Hali ne mai kyau kuma addini ta yarda da shi.

Ni na kasance ma'aikaciyar asibiti ce mai aiki a kan magunguna wanda aka fi sani da pharmacist. To da safe in naje aiki kaman karfe takwas za mu buɗe wurin masu shara, za su su share, su goggoge wurin, tattanɗe ko ina. Bayan haka za mu fara ganin marasa lafiya. Marasa lafiya bayan sun gama ganin likita sun je wurin gwajin jini an masu gwajin jini komai da komai. To daga nan bayan sun ga likita an rubuta masu magani to sukan zo pharmacy inda ake ijiye magunguna. To a nan bayan sun zo sai mu ba su magani kuma ba su duk wani shawarwarin da ya kamata a kan maganin da muka ba su. Bayan wannan kuma in lokacin break yayi kaman karfe biyu zan je na yi sallah. Bayan mutum ya yi sallah, ya ci abinci ya ɗan huta kaman na awa ɗaya sai mu dawo aiki sai kuma a ci gaba. To haka akeyi har zuwa karfe huɗu. A lokacin da muke tashi karfe huɗu na yi kowa zai tafi gida.

Ni na kasance ina son miya mai zafi akan miya mai sanyi. Domin miya mai sanyi baka san me ya faɗa cikin shi ba, baka san komai mene ne ba. Miya mai zafi a gaskiya ya fi daɗi sosai, ya fi daɗi, ya fi armashi. Dou bana son miya wanda yake da zafi irin zafi sosai din nan gara dai miya dan lam lam lam wanda za ka yi amfani da shi ka ci abinci cikin kwanciyar hankali da annashuwa. Miya mai zafi yana da matukar bada ma'ana sosai gaskiya akan miya mai sanyi. Miya mai sanyi wani zubin za ka gan ya rage ɗanɗano, ɗanɗanon ya ragu ba kamar sanda aka sauke shi daga wuta ba. Don haka ni na fi son miya mai zafi.

Eh to gaskiya na kasance ina son kallon wata da daddare, da daddare in ka fita waje ka ga kyawun wata yana sa kwanciyar hankali, yana sa wata farin ciki in ma kana da wani bakin ciki da yake damun ka. Kallon wata da daddare za ka ga watan ya yi kyau, gari ya yi kyau, gaba ɗaya garin ya yi sanyi ga kuma wata mai kyau, gaskiya kallon wata da daddare ni na kasance ina son kallo gaskiya.

A'a, dole ne ki riƙe lema a lokacin ruwa. Riƙe lema in ba riƙe lema ba, airuwar zai jiƙa ne gaskiya. Riƙe lema a lokacin ruwa abu ne mai mahimmanci sosai. Domin wanzu ban an ruwa ya faɗa sosai, ya yi ƙarfi, ya buge ka to yana kawo sanyi, ciwon sanyi ko kuma ya saka ciwon, ciwon kai ko kuma wanzu ma har zazzabi ma ka fara. Da zaran ba ka yi amfani da lema ba. Riƙe lema yana da kyau sosai a lokacin ruwa. Domin ba ka riƙe ba ciwo wallahi in ruwa ya maka duka, ka rasa inda za ka sa kan ka ko kuma ka rasa wurin fakkewa gaskiya. Riƙe lema a lokacin ruwa wajibi ne.